Kar wayana na ƙwayar cuta mana cutan virus ba. So ba na samu wayana ko wani irin cable ina kiyaye da saura kar su samun da virus. Is cutan, cutan virus. So ko kwamfiyutar zan sa ina sanye na da virus ba na connecting da shi ba na sa direct USB. So ba na jona ina cirewa ni na tsoro da kare shi daga cutar da So da kwayar virus na cuta, na kare shi sosai ina bashi kariya. So in ma naga alama ban yarda da mahau cuta ko system ba ana bashi waya. To abu sabida kariya kuma sai na tabbatar bashi da virus. In nasan yana da virus bazan sashi ba don lafiyan wayana.

Kowane irin takalma ina sa baƙi, fari, girin, ruwan ƙasa, ƙasa, cover shoe. Dukkan su duk ina son su, ba wanda ba na so. Amma na fi son ƙobashu. Diddashi ban cika sa shi sosai ba amma na fi son shi. Habiba. Na fi so ƙobashu. Amma ina son fam shoe shima, baƙi. Baƙi saboda yana zuwa da kaloli da yawa. To ina son shi sosai. Didda ban cika sa shi ba. Ina son shi. Wana abin lissafi a ofis kuma.

Ina iya duba number QR code dina. Na gajiya, ina iya duba number na saboda ina kallon shi. Ko da yaushe ina iya duba number QR code dina. Nanan saboda ina da exchanger da yawa, saboda ina da QR code ba guda ɗaya ba. Ba iya iya duba su, ban da matsala da duba QR code dina saboda ina da su da yawa. Ina da QR code a exchangers da yawa kamar su Bybit, Binance, Metamask, Trust sai kuma wallet. Ina da QR code da a cikinsu. So ina da QR code kuma ina iya duba number QR code ɗina. In akayi scanning, zai fito min da shi, in duba number. So bani da matsala da QR code ɗina. Na san number kuma ina duba wa ko da yaushe. Ko da yaushe zan iya duba number QR code dina.